Eh ina amfani da matashin wuya. Ai na riga na saba. Toh ni idan har na kwanta ma ba matashin wuya ai akwai matsala. Bana bacci baya mun daɗi. Na dinga farkawa kenan. Eh shine haka kawai abinda ke faruwa. Matashin wuyan sai da shi gaskiya. Hmm da shi in ba haka ba bacci baya daɗi.

Miyar kuɓewa a zancen Hausawa to daka ji ance miyan yauƙi. Daman ko kuɓewa ko karkashi su ne masu yauƙi. Kuma ita ana yinta ne da akwai ɗanyen kuɓewa, akwai busashshen kuɓewa, daka ga kana cin abinci tana yauƙi, kuma yanayin dafa ta ana dafa ta ta dafu sosai kaman yanda ake yin kuka am. Aka sa daga baya sai a zo a kaɗa. To, wannan ita ce misali na miyar kuɓewa, kuma tana da daɗin sha gaskiya. Dan ta ma fi kuka daɗi, ta fi kuka daɗi.

Ta burin da bai cika ba tukun na gaskiya shine ina so in mallaki abun hawa musamman mota. Kuma har yanzu Allah bai horemun ba a iya mallakar mota ta takai na. Shine burin da yanzu bai cika ba. Kuma ina fatan cikashi nan da konan kusa ba da jimawa ba. Musamman tun da yanzu ka ga ana samun harkar samun kuɗi yan buɗe.

To idan da a ce zan koma baya shekaru da yawa, gaskiya abunda zan canza shine akwai lokacin da na canza makaranta daga inda nake na koma wata makarantun. To wannan abun zan canza makarantar da nake tun farko a ita zan zauna ba zan canza ba. Shine kawai abunda in da zan yi komawa baya na canza. To amma ƙaddara ta riga fata ba a canzawa.

Ayyukan da yara suke yi a gida gaskiya na raba musu, akwai mai yin shara, akwai kuma mai goge ƙasa bayan mai shara yayi, sai kuma maganar zubar da bola. Toh wannan shine ayyukan da na raba ma yara a gida kuma masu sani suna maida hankali cewa suna yi wannan shine aikin da an raba ma kowa da kowa a cikinsu.

To fari fart, baki, green, jajawur, kalmomi ne na ƙarfafa launi a Hausance. In ka ji an ce abu fari fart, toh ana nufin farin nashi ya kai matuƙa. In ka je an ce ja ja wuro, ana nufin ja nan jaanci ya kai matuƙa. To haka baki, daga an ce baki ƙirin, ko ka an ce baki wuluk, to ana nufin baƙin nashi ya kai matuƙa.

Gaakiya lokacin mangwaro unguwammu ana jin daɗi saboda gaskiya kaga itace mangwaron mu a nan ƙasar Hausa akwai shi a kusan duk inda kaje zaka ga bishiyoyin mangwaro yanda ya kamata. Don haka akwai lokacin mu muna jin daɗi gaskiya lokacin mangwaro za ka ga yana wadata kuma kaga mutum ya zama na shima in ya fara shan 'ƴa'ƴan itace kenan in bazai iya siya da kuɗi ba.

To gaskiya ne, lokacin hazo ya taɓa kama ni. To gaskiya a lokacin na ji jiki. Wallahi nasha wahala, haka za'a suyomin magani a'a, in daure in daure in sha. Wanene haka dai aka yi, aka yi tanada da ƙyaftin ya samu lasiko kaina. To shi ya sa kuma sauro ne jan wannan. Shi ya sa nake na tsani sauro.

To gaskiya data a waya na daga farkon wata zuwa ƙarshe ni ban ce bani da wani tsari da yanda nake dafiyar da data. Gaskiya kawai akwai wani data sub ne haka da muke sayowa to shi muke seya mu ɗaura akai gaskiya ina fashi sosai ina shan data matuƙa saboda ai yanzu sai da data ne komai to zaka ga.

To gaskiya, yafiya abu ne mai wahala saboda wani zaka ga da gangan zai cutar da kai, wani ma da izza da gaiyya, haka dai amma kuma dole zaka yafe mai saboda ba wani abu bane ka gane.

To lokacin da babu wutan lantarki, to shine yanzu ake amfani da chochololi muna kuma amfani da shi ranan ma'ajiyar chagi domin chagin waje. Dan haka ko da aka ɗauke wutan lantarki zaka ga muna samo mu ɗan lallaɓa mai yi abubuwan da zamuyi saboda mun riga mun samu da rashin wutan lantarki a ayanku nan mu. Mun samu da rashin wutan lantarki a ayankuna.

Eh ana mulki da mu, ana karɓar baki lokacin jama'a. Da sun karɓa baki ai mu abu ne aka riga aka koyi da mu nuna ƙarar baki, zan zaka yi hamma sosai. Bawai ka sake baki haga gaga, a'a muna rufe baki lokacin jama'a. Wanda zaiyima hamma kusa dankai baki.

To ai shi zambaran kyauta ana duba da wanda za a ba kyautar ne. Ka gane yanzu ƙaramin yaro dan ka je ka siyo fure ka ba shi kaga kayi aikin baza. Shi minti cakuleti yake so sannan yanzu matan ka kuma musali budurwa dan ka je ka siyo mintini aci duniya na naira hamsin ka ba ta kaga shi ma kayi aikin banza ita fure take buƙata.

To ranar da na ga na gaji da na gaji sosai na sha aiki, babban aiki na gaya maka shi in je in samu in sha abu mai masifar sanyi. To se inje ƙasan inuwa ko ɗaki haka in kwanta se in kunna fanka to zaka ga jiki na duk, ya fito ya bushe na ji daɗi.

To gaskiya halin da nake gani. Wacce ta da ta zamani ita ce hanyar tarbiyya. Tsakanin da Allah yanxu ba tarbiyya a duniyan nan ba sai yan kaɗan tarbiyya kullum ƙara lalacewa take. Amma ka ga a da kowa zai iya ma kowa tarbiyya to yanzu dan wani tarbiyya to yanzu an ɓata abun kowa ɗan shi yake so. Kowa bai so a ma ɗan shi faɗa.

Yanda sabuwar lissafi take farawa farfajiyan gidan mu abu ne sauƙi, saboda a farfajiyan gidan mu za ka ga dama dai ba yara muke dasu sosai ba. To za ka ga kawai kowa ya fito yana harkokin shi. Wani lokaci ma ka ji tsit. Mutane a farfajiyan gidan mu mutun ɗaya ne mai yara.

Ehto gaskiya yanda ake bikin ranar haihuwa a tsakaninmu, gaskiya mu dai ban ji ban cika yi a al'adan gidanmu ba amma abokanmu suna yi mutane da yawa sukan yi. Shi ne amma ma mu a karen kanmu gaskiya al'adan gidanmu ba a cika wani bikin ranan haihuwa ba. Gaskiya ni in dai ba na gama banki sun tura mun saƙon karta kwana ba ni manta nake da ranar haihuwata.

Eh, ni tafiya wurare gaskiya biyu ne, ko in tafi a machine ko in tafi a ƙafa. Sau da dama kuma na kan tafiya a mashin, machine ɗin gida. In ba a machine ɗin gida kuma zan tafiya a machine ɗin haya. In ka ga na hau mota to gari zan bari, doguwar tafiya ne. To in doguwar tafiya ce na kan hau motan haya.

Eh to, kalmar jin labari daga wurin wani ana amfani da ita ne na bada labari. Usman yace Musa yace ko ka gani ko Tanko mun yi magana da Tanko ya ce ka gani irin haka. To shine yanayin da ake amfani da shi a ji labari daga wani in kaima kana son ka ɗora shi labarin abin da ke faruwa kenan. Wa ne yace ka gani.

Garkiya harshen littattafan soyayya, saura, rubutunsu, zakaga tsarin su, maganganu ne kawai na soyayya, kwantar da hankali. Shiyasa za ka ji ana cewa mujin novel, saboda haka ana san fata maki mujin da a duniya babu irin shi ne. Kai ma za ka ji ana san fata maka mace irin a duniyarsu, a duniya babu ita. Shiyasa littattafan soyayya, e ba littattafai ba ne da nake karanta su.

Eh to yanda ake taikaimakawa iyali da kuɗi shine in suna da wata buƙata kai kuma ka ga kana da daman to sai kaɗan taimaka musu da sunan su ɗan samu su ɗan cigaba hidima. Da abin da ake yi kenan, abin da ake yi kenan ba wani abu ba in dai ka ga za ka iya taimaka ma iyali, to ka taimaka. Abunda ake kenan.

To, abin da zan sa da safe ni ba wani zaɓe nake yi ba kawai in na buɗe wanda idona ya kai kanshi shine nake ɗauka na sa. Ba wani sauri, in zan je wani wuri babban taro to shine nake tsayawa na zaɓi kaya. Amma indai abu ne kawai bana wannan.

Gero da dawa fa abinci ne ina gaya maka mai kyan gaske saboda ni ka ga tuwon dawa ya fi mun tuwon masara daɗi, shi kuma gero kaga anayin fura da shi anayin kunu dashi dawa ma haka. To abinci ne gaskiya na gargajiya kuma mai masifan tasiri ga lafiya ɗan adam da sauransu. Abinci ne mai kyau.

Eh gaskiya idan zafi akwai zafi to na fison abin sha mai masifan sanyi, misali kamar ko kunun aya kunun aya ma dai haka ko kunun zaƙi asashi yayi sanyi to irin abun da ni nake matuƙar so kenan irin abinci ne da nake da masifan so, waɗannan abubuwan.

Eh gaskiya, gidan da na girma a ciki gida ne daidai na ɗan ƙaramin ma'aikaci, amma akwai komai. Muna da ruwan mu a bohol, muna da wutan mu na solar, muna da kusan komai dai haka lafiya lafiya. To shine gidan da mu muka girma a ciki gaskiya. Gida ne daidai na ɗan ƙarami amma kuma komai akwai.